Gaskiya zan yi cewa lokacin da na fi so a shekara duk da yake lokacin na canzawa amma lokacin da na fi so shine lokacin da muke Sallah. Saboda lokacin ina haduwa da mutanen daban daban da muka yi kwana biyu mukadade bamu hadu ba. Sai muna buga bikin Sallah kowa yana jin daɗi ana ta murna anata cin abinci ana ta jin daɗi.

Gaskiya abin da nake yi da farko da safiya idan na tashi, farko abin da nake yi ne in na tashi sai na yi alwala, na yi sallah abin da nake fara yi ke nan. Na yi sallah sai na yi wanka ko na duba wayana, in akwai sakon da zan duba in kuma babu sai na tashi na yi wanka in je wajen aiki.

Gaskiya wasan da na fi so shine wasan kwallo wanda ake bugawa da ball. Shine wasan da na fi so saboda wasu lokutan ma, nakan ɗan buga. Gaskiya shine na fi so. Dukda yake ban iya ba sosai, amma ina son shi sosai. Duk wurin da ake bugawa, nakan tsaya in kalle su in gan abun da suke yi. Gaskiya ni shi yafi mun a ko wani wasa.

Eh, zan iya cewa eh kuma a'a. Saboda ni gaskiya sanarwa abz da nake kunnawa shine su Facebook daga gunsu. Amma bana kunna TV ko rediyo de, wai ina kallo ko ina son ji labari. Inda ina da Facebook, ina da WhatsApp, ina da Twitter idan ina neman labari sai na hau kansu kawai. Ina hau kansu sai na duba, in akwai wani sabo abun da yake faruwa duniya sai na gani.

Gaskiya sabulun da nake amfani da shi suna da yawa. Bambanci akwai ire-iren su, akwai lokal soap wanda aka haɗa shi muna amfani da shi, sai kuma irin su septol akwai wani sabulu kuma da ake kiranshi dudu osun. Wanin karon ma da gangan muke mukan canza sabulun da muke amfani da shi. Mukan yi amfani da wannan kampanin nan satin wancan satin zai mu canza sabulun mu yi amfani da wani haka muke yi.

A'a ni gaskiya bana amfani da ma mataimakin murya. Abu ne wanda ban ma riga na saba da shi bane. Kuma ni a ganina har yanzu abun bai kai matsayin da ya kamata ya kai ba. Saboda akwai lokacin da na taɓa gwadawa idan mutum ya gaya mai abu sai yaje yayi wani abu daban. Abun da ya sa tukunna dai na gan abun bai yi mun yanda nake so bane. Idan ki na da in taho nima in tayaki juyawa in aka samu new versions, inda nima zan iya gwada in yi amfani da shi inga.

Eh gaskiya a wajen aiki idan ina neman izini in yi wasu ko ina da wani wajen da za'a ni da wuta. Abin da nake yi shi ne idan na je aiki da safe sai na gaya ma wanda headmaster shugaban bikin sai na gaya ma yana cewa to ina ɗan buƙatar hutu ko ina baka don taimaka. Shi kuma sai ya gya mu cewa na yi rubutu sai na rubuta leta. Na rubuta letter sai in jira yaushe za su yi approving zan tafi wajen akan aiki ya yawo wajen aiki.

Ni gaskiya ban cika zuwa kasuwa ba, saboda ba zan ma iya tina yaushe na je kasuwa last ba. Saboda abubuwa da yawa ba ni nake siyo ba, aƙwai yan gidan da suke zuwa kasuwa suke sayan abu ba. Ni abubuwan da nake sayawa kasuwa na kai na ne. Kuma ban cika zuwa ba. Na yi ƙwana biyu ban je kasuwa ba. Amma ina tunanin kafin tunda yanzu lokacin azumi ne, killa kafin lokacin sallah zan shiga kasuwa don in sayi abubuwa.

Eh, wannan tambayar ma yana ban dariya. Anyi na iya hawan keke, tun yaushe ma na ke hawan keke. Tun lokacin da nake ɗan tsine, da ɗan shekara sha da hudu na, tun a lokacin na koya hawan keke. Tun lokacin a gidan mu, tun lokacin nake hawan keke. Kuma na iya keken sosai amma duk da yake na yi kwana biyu gaskiya ban hawa keke ba amma idan na sami lokaci ko na ga wani mai keke, wanda ke kusa da ni yana da keke zan iya hawa.

Eh gaskiya da yawan abubuwan da nake ci da hannu na ficin su da cokali na ficin su. Saboda abin da na fi sabawa da shi ken duk da yake yana danganta da yin abincin ne. Idan abinci ne kamar tuwo misali yanzu, su da hannu nake cin su amma sauran abinci de da cokali ne. Cokali ya fi daɗi kuma mutum ba ze sa hannun shi a cikin abincin ba.

Gaskiya abin da nake ji so tukuna ba wai dabba bane ko mutum, sai dai ace wanda muke so ko mutanen da nake so su binne ko mu samu masada da su shine abin da yake tsani so. Gaskiya bana son abin da ya zai damina, mu'amalar da mutane kan biya hankali kan fatan su wai kan ko kan masa da zasu su ji yaushi ko su ji wani gaskiya.